Lallai ina amfana da, da maitamakin, maitamakin murya ina amfana da shi. Dole mutum ya amfana da shi in ba haka ba muryana ba zai fito ba. Shi yasa nake amfani da wannan abu, shi ke sa muryana ya fito sosai.

Ina fatan cin yawa abinci wallahi shiyasa kullum da naga abinci in naci in na koshi sai in ƙyaleshi kawai. Na san mutum ya ci abinci da yawa zai samu matsala amma muna da indai yanda muke daman. Indai naci abinci na shi kenan, in na koshi shi kenan.

To yanda nike ajiye kuɗina, ina sa kuɗina a jibo, ina sa ta cikin jaka, in sa ta banki kuma. Amma na bankin ɗin yafe mun, domin ba akanan ba in baka sa kuɗin ka banki ba, du abinda ya faru to shi kenan kuɗin ya tafi kenan.

Tabbas muna amfani da ruwan rijiya a unguwarmu, kuma akwai wata rana da ba ruwan bohol sai da muyi amfani da na wannan, da na rijiya. Ai duk na rijiya da na bohol duk guda ɗaya ne, ba wuya kuwa a yi bambance a gari su ba, in dai kana amfani da wannan sai ka ci gaba da shi duka ne.

I wannan kowa na kallon inuwan shi. Indai mutum na wuce a hanya sai ka dinga, sai ka dinga mutum ya dinga duba inuwan, inuwansa. Ai nima ina cikin wannan mutane sosai ma ina yi. Abun yana, a yana yanda yake yi yana ba mutum ya ga dama lokaci kan san daman lokaci.